Tambaya ta gaba tambaya yake cewa kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi. Kuma shi mai ruwa mai sanyi abu ne da mutum yake buƙata musamman a yanayi na zafi. Wani irin ace kayi gudu ka gaji. Ni a wannan lokutan na fi buƙatar ruwan sanyi gaskiya. Wasu masana sun ce a yi amfani da ruwan zafi yafi ruwan sanyi amfani a jiki. Amma ni har gobe idan nayi azumi, kaga kenan na wuni ban ci abinci na fi so in samu ruwan sanyi. Kuma na gani wanda mutane da dama ba just ruwan sanyi kawai ba, ana amfani da ruwa mai sanyi a motsa jiki har wankanshi ake. A sa ruwa yayi ƙanƙara sosai da sosai, ka ga mutum ya shiga ciki yana wanka. Shi ga ɗan gayu ko kuma ga ɗan neman suna. Ni ba zan iya wannan aiki da ruwan sanyi ba. Amma magana ta domin Allah zan iya tsalle in dure. Yauwa indai sha ne ku ta zuƙa ina shan ruwan sanyi kuma abu ne mai kyau. Ni a wajena fa. Yauwa duk maganar da za a gaya min kan ruwan sanyi bai da kyau a jiki bai da waye tofa sai dai ayi haƙuri kuma fatana Allah kar ya ɗora mana abin baza mu iya ba domin in yanayin yazo da rashin lafiya ko yazo da cuta, cewan ruwan sanyi ya samin amma ni naga mutane suna ta sha a rayuwar su kuma suna tafiya lafiya lau to kaga kenan nima ina da yaƙinin Allah da yayi mutanen Rasha basu mutu ba nima bazan mutu ba saboda ruwan sanyi duk dai Allah bai yini a Rasha ba saboda haka sosai da sosai ina ƙaunar ruwan sanyi ina amfani da ruwan sanyi ina son ruwan sanyi.

Tambaya ta gaba take cewa mene ne abin da kake tunawa daga yaro? So, yadda tambayar ya dace ya zama shi ne "Mene ne abin da kake tunawa daga yarinta?" Irin kamar wani memory ko wani abu da nake tunowa sanda ina ƙarami ko ba haka ba. Kuma abin da na fi tunawa sanda ina ƙarami shine wahalar rayuwa da na ɗan sha. Magana ta domin Allah, domin cikin rayuwata bawai ban ji daɗin rayuwa ba. Amma gaba ɗaya kusan lokacin trial, kamar lokacin trial ne ni a wajena. Wuce Alhamdulillah, yanzu ya zama tarihi kuma zan iya kula da kaina in kula da wani nawa ba ma kaina ba. Alhamdulillah. Amma sanda ina yarinta tabbas anyi gumurzumal har sharri akai mun kan cewa ni ɓarawo ne. Kuma ban taɓa satar wa matar nan ko sisi ba da nake zaune da ita. Tana ajiye kuɗaɗe ni ban ma san an yi mata sata ba. Kuma na san ina da makullin locker ta drawer ta in na je zan ja in buɗe in ɗauko kuɗi. Amma in bata ban ba bana ɗauka. Saboda nima ina samun kuɗaɗe na a waje kuma tana bani, saboda me zan sata. Wanda idan nazo nace "Hajiya ki ban kaza kawai ɗauka zatayi ta bani". Me a ciki da sai na sata. Haka aka dinga mun wannan sharrin. Bayan nan kuma aka dawo ɓangaren abun da nake tunawa daga yarinta memory na abun nan mai ɗan dariya ko nishaɗi da yake nishaɗantar da ni. Shine sanda-- na dawo gidan mu. Lokacin za mu je wasa zan shiga filin ball in ɗan motsa jiki da waye. Duk da fa duka na ake a gida in na dawo. Amma gobe sai na koma. Yayana kai, malam ɗan matan nan ya zalunce ni dan tsakani da Allah ba tarbiyya yayi ba duka na kawai yake ba gaira ba dalili don ya more. Shi lallai a ce.

Tambaya ta gaba, mai tambaya yake cewa, "Menene abin da ka ke yi don nishaɗi?" In taƙaice ma zance wannan wani babi ne da ka ɗauko mai fa'di. Abubuwan da nake yi don nishaɗi suna da yawa. Kaga babban abin da yake ba ni nishaɗi shine neman kuɗi. Na tabbatar ma da cewa ba daɗin ayyuka nake ji ba da nake yi, ko wannan reƙodin ɗin da nake yi ba daɗinsa nake ji ba. Amma saboda na san cewa zan samu kuɗi idan na gama, ya sa nake zagewa na yi shi. Domin na san daga cikin matsaltalin rayuwa da muke da su guda tamanin kashi tamanin matsala ce ta kuɗi. Duk wani kuɗi zai magance ma matsala kala talatin, kala ashirin kuma lafiyar ka ce za ta yi ma. Wannan abin ya sa na dage. Duddu wani ragowar abun in ba sai ka yi haƙuri ka dinga roƙon jama'a su ƙara sama. Shin ke nan? Yauwa. Saboda haka abin da yake sa ni nishaɗi shine in ga cewa na samu kuɗi. Na tafi harkar neman kuɗi. Na dawo daga neman kuɗi. Mafi ma'ana shine kuma in ganni kusa da masoyiyata. Wanda duk sanda ALLAH yasa naje kusa da ita nakan samu nishaɗi nakan samu nutsuwa musamman idan tanacikin hankalinta. Kasan mata wani lokacin za su baka mamaki. Kuna zaman zaman lafiya za su birkice, sai kagan su kamar aljanu ne suka shiga kansu. So tana nishaɗanta da ni. Yarin zama da ita, muƙaɗan ta, fitta'autin, ko a ce gani ga masoyiyata, mun ɗan samu wajen mun keɓe. Yanayi dai na masoya wanda yake ba da nishaɗi. Ire-iren wannan yana sa ni in samu kwanciyar hankali da natsuwa. Sannan abin da yake ƙara mun nishaɗi na gabansu shine buga gem sai kuma zuwa buga ball. Wanda buga bal yana gaba. In ganni a cikin fili musamman a ce rana ban tayi da ni, na taɓa abin arziki. Na jin daɗi. Ina ƙaunar haka. ALLAH ya ƙara mana nishaɗi ya kuma buɗe mana ƙofofin arzikinmu. Wannan abubuwan su suke nishaɗantar da ni.

Tambaya ta gaba ta ke cewa shin kana sanya bel kullum? Daidai ba a sa shin ɗin ba. Dole kuma a matsayinka na namiji ka sa bel kullum. Ko yanzu ina da belt a ƙugu na. Domin wani abu ne da dole in za ka sa English wear, irin kayan nan na zamani ba kayan mu na gargajiya ba. Dole sai ka sa belt. Wannan yasa belt ɗin za ka gan ta kala kala. Za ka ga hatsaɗa take yi wani lokacin. Amma hakan bai hana mu, mu saka ba. Domin abu ne mai daɗin sawa. Abu ne da yake taimakawa ya riƙe ma wando wannan ka ba zai zazzago ba, balle ya zame kai kan ka ba za ka tafi kana cikin takura ba, ka rasa yan da za ka yi ba wannan ƙaƙani kayan abu ne da mutum ya dace ya watsar kuma ya tabbatar ya antaya gefe, ya cire shi. Malam in baka sanya belt, ko wando ka sa, za ka iya sa ka wayar ka a aljihu wandon ya zame to saka bel abu ne mai mahimmanci domin zai sa ba zai zage ba. So ni kuma ina son sa belt ta waje uku. Na ɗaya, idan zan sa khaki tunda na kasance ɗan cadet. Ka ga in munje muna fareti fiya fiya fiya. Dole a ce akwai belt a ƙugunka saboda kar ta zame. Na biyu wajen discipline ɗin mutanen da mu ke training da su tunda a matsayina na parade commander, dole in tabbatar cewa na ci uban mutane in ba su daidai ba. Kuma soja ba ya duka da dorina. Soja da belt yake duka. Kaga ke nan? Dole in zare belti ta nema fef in zuba ma ko kuma kawai in korfe ka. Irin kana tsayan nan, sai in je in sa mu daidai ƙasan ƙafan ka in daka da ƙafata. Kai kuma kana tsaye. Kaga tunda na yi disbalancing ɗin ka, za ka ji ka rab a ƙasa. Yauwa irin wannan, shi ma ta baya a ke yin sa ba ka ankara ba za ka ji an ɗebe ka ko ta gefe. Sai ka ga mutum ya tafi luu ya faɗi. Shi ma yana daga cikin abun da yake ake nufi da wannan lissafi. Sanan na huɗu idan zan zo aiki, duk kayan da zan sami aiki na tuna engineer ne, ni kuma ta hanyar neman kuɗi. Dole ne shi ma sai na dage, na saka belt. Ba wani lokacin ba wai don ina so ba na ke sawa amma dole.

Tambaya ta gaba, mai tambaya yake cewa wane irin nama ka fi so? Wanda a taƙaice ma ni nama gabaɗayan sa ba abinci na bane ba cewa na yi ba na ci ba. Kasancewar na ce nama ba abinci na bane yana nufin ban damu da shi ba. Yauwa. Zan iya yin komai ba tare da na duba nama ba. Zan iya yin komai ba tare da na tuna da nama ba. Zan iya yin komai ba tare da na ci nama ba. Ni dai ka barni da kifi. A rayuwata indai akwai kifi to ni an sallame ni. Wannan yana mun daɗi, yanayin rayuwa ta cikin nishaɗi da kwancan hankali. Ragowar duk wani zance na wani waye waye da abun shi. Amman nidai in shaa Allahu indai ka ban kifi to anyone wajen kuma yanayi na rayuwa ya sa. In kuma nama ne to gaskiya a soya shi a sa a miya. Dan in dai ba soya shi aka yi ba tsakani da Allah ba zan ji daɗin ci ba. So shi naman a soya shi ya zama na an mai an sa shi a miya. Ko da na kaza ne. Shi ma duk hakan nake so. Idan kuma naman sa ne shi ma dai a yi mai haka. Idan kuma na kaza ne ma za a iya mai pepper chicken. Ma'ana a ɗan yayyanka shi a soya shi ko a ɓare ka shi sannan a zo a yi haɗa shi da jajjage a soya su tare. Ire iren wannan dai ina ci. Amma tsakani da Allah na fi son soyayyen nama wanda ya shiga miya. Ba wai yana shiga miya ba fa wanda yayi laushi a miya. Da ya soyu ƙarau an sa shi a miya yayi laushi. Eh hee to ina sawa bakin ji na taune shi amm. Har ka sa yawuna ya tsinke. To irin wannan naman shine nake ci. Ba tare da hankali ayi komai a hankali kwance cikin natsuwa.

Tambaya ta gaba me tambaya yake cewa kana shan madara? Eh, ina shan madara kuma ina son madara, yauwa abubuwa ne masu muhimmanci a ciki saboda haka gaskiya ina son su. Amma abin da yake wahalar da mu wajen samun madara shine tsadatta da kuma wahalatta. Abin da ya sa na ce tsadatta da kuma wahalatta shine ita fa madara yanzu kafin mutum ya nemi madara ko ya samu madara sai a jima. Ba wai tana nesa ba a'a ga tanan a kusa akwai ta shanu akwai ta waye amma yanayin rayuwa da kuɗi shi yake sawa shan madara ya zama ɗan sarki. Fata na Allah dai ya ƙara hore mana domin yanayi na rayuwar can jawa yake ƙarayi. Kullum abubuwa zama suke yi yadda suka ga dama. To addu'ar dai Allah isa a samu kuɗaɗen Allah ya hore wa jama'a baki ɗaya, don tabbatas wannan yanayi shan madara zai zama abu mai wahala musamman ga talaka. Tunda mutumin da yake shan gari ba, ba siga. Yaushe kake tunanin har zai nemi garin ya sa madara? Wanda da duniya tana kwance fa idan mutum zai sha gari idan babu madara wani ba zai sha ba? Zai watsar da shi. Kai garin ma mutane nawa ne suke shansa? Sai dai ayi teba da shi. Amma yanzu madara kai Allahu Akbar. Allah me yi iko. Lokaci zamani. Fata na dai Allah ya hore kowa kama yadda ya kamata. Allah ya bamu ikon ya saya abubuwan da muke buƙata a arayuwa tun da de gaskiya saboda duk da masu son madarar kamar iri na. Don gaskiya in zan sa madarar shanu ko madarar sachet ko ta gari kullum zan iya sha a doka. Tun da ina buƙata musamman ta ruwa ma. Amma yanzu rabo na da insha na jima kuma wallahi ba kuɗi ne bani da shi ba ma yanzu. Maganan ma da kai ya sa sai na siya zan ko ma gida.

Mai tambaya ta gaba, ko ince tambaya ta gaba take cewa ka fi son zama ko tsayuwa? Kamar yadda turawa suke cewa "too much of everything is bad" haka ya sa bana yadda in yi dakansu sosai. Amma gaskiya na fi tsayuwa. Bakuma komai yasa na fi tsayuwa ba shine ehh wajen aiki idan na je wajen aiki bani da wajen zama sosai balle ai maganar zama. Wani gurin ko kana son zama ka gaji da tsayuwar ba zai zauna ba saboda yayi ƙura, ƙazanta ko ina, maimaitatti da kayan abubuwan aiki da suke zuzzuba. Kana zama a wajen duk jikinka zai kwashe shikenan ka yi budubudu dukka ɓata jikinka. Wanan ya sa zaman yake wahala. Sannan na biyu, abin da na fi so ko kuma na fi iya shine kwanciya. Wanda saboda doguwar tsayuwar da mutum yayi, in ya dawo gida ka ga ai ba zama ya dace ya zo yai kuma ya zauna ba. Kamata yayi in mutum ya zo gida a ce ya samu waje ya irin kwanciya ɗinnan wanda jikinsa ze miƙe komai ya ɗan daidaita. Saboda shi kansa zaman a in kayi shi da yawa bayan ka ne zai zo yana ciwo saboda ka zaunu. Kai dalilai dai da yawa da ya sa ni gaskiya na fi tsayuwa. Saboda ƙuruciyata da kuma dalilai na ma bambanta. Saboda a tsaye zan yi tafiya, a tsaye zan yi wanka ba zama nake ba. A tsaye zan yi rubutu ko sallah. Tsayuwa muka fi yi akan zama. So na fi tsayuwa kuma ina ganin kamar jiki ma ya fi son tsayuwa saboda idan ba tsayuwa kai ba se a samu matsala.

Kana yin ciniki a kasuwa? Ai, in baka yi ciniki a kasuwa ba a Najeriya akwai matsala. Za ka daku sai ka fi ganga dakuwa. Domin abu a Najeriya, abin naira biyar in baka yi ciniki ba, za'a iya sayar ma da shi naira arba'in, ba ma talatin ba. Kaga kusan farashinsa sau shida, sau takwas kenan za'a sayarma na taɓa zuwa wani, ina ɗaga wata belt a kasuwa ai yake gayamun cewa dubu uku. Kawai da na kalle shi na yi dariya. Sai na ce "mai ɗari shida". Ƙarshe ƙarshe wannan belt ɗin a ɗari tara inaga na siya ta ko kuma naira, eh ko kuma ɗari takwas. Bayan dogon ciniki da muka ɗanyi a lokacin. Wanda da ace na taya ba daidai ba, ba'da ban na zaptare kuɗin da yawa ba. Da in na tashi cewa zammai maybe irin a'a two five. Ma'ana dubiya ɗari biyar. Kwan ce dubu biyu. Shi kuma yana murna ya dinga ɗan draging dani sai yaga zantafi sai yace kawo. Haka suke yi. So ciniki yana da matuƙar muhimmanci a Najeriya. In Allah yasa ka faɗo amatsayin ɗan Nigeria dode kayi ciniki. Kana ƙin yin ciniki, za ka daku sai ka fi ganga dakuwa. Ina gaya ma. Saboda haka ina yin ciniki sosai da sosai. Dan na san darajar ciniki. Na kuma san halin mutanen mu idan ba kayi ciniki ba. Wannan ya sa nake yin ciniki. Yauwa. Kai iya ciniki mafa yana da nashi, eh reward ɗin a Najeriya. Idan baka iya ciniki ba a Najeriya, ka banu. Wallahi ka banu. Inaga duk inda kaje ana ganin ka za'adinga murna. Ai garan nan na jiya ya dawo. Gara yazo. Garan kaza yazo. Garan kaza ya gashi. Ayi tama dai rashin mutunci ana babbatama rai ana ma kallon ba ka san me kake ba. Kuma wai a haka cin riba ake yi da kaya. Amma kallan ba ka san me kake ba za'adingama.

Tambaya ta gaba take cewa kana cije farce? Ina fuskanta in gutsi tsira farce ko in dinga yanyankoshi ƙadan-ƙadan. Ina gutsure shi irin kakkarya shiɗin nan mai ko in sa clipper in yi, eh ina yi. Yana daga cikin my best attribute yau wa irin halaye na wanda kusan ba zan iya yi ba basu. To shine cije farce ko kuma in zauna gaskiya dai zai mun wahala barin shi. I'm telling you, did inda na zauna ina wani abu da na natsu, to zaka same ni hannuna a baki. Hankali na irin ya tafiɗin nan hankali na ya gushe. To tabbas zan kai hannu baki. Idan kuma abu ne da hankali na yake nan, to zai wahala kaga na sa baki. Amma daga na samu natsuwa yauwa, to an zo wajen. Amma idan yanayi ne na cewa kawai ina cikin yanayin cewa ni ne, ni ne to da sauƙi. Zaka ga ba wata matsala lafiya lau. Ba wane dogon surutu domin ina cikin control ɗin kaina. Ina ga dama in kai. Amma ka ga wancan a cewai, eh tunani nake yi, na tafi irin kogon natsuwa a shikenan, sai abin da hali. Dole ma sai hannuna ya kai baki. Kuma inda na kai baki sai na cije farce. Domin kai ni fa ba na yanke farce daga hannu. Na tabbatar ma ba na yanke shi. Ko me yankan farce ne ya zo sai da in ce yakankare mun farce. Da na hannu sannan kuma yaɗan gyara gefe-gefe. Tin da da baki na cinye shi. Sannan shi kuma na ƙafa a yanke shi a gyara. Amma zai yi wahala ka ga na sami gyaran farce. Wai irin manicure ɗin nan wai an zo ana ta wahalar, ah, ya nake yi ko wani zance. A'a ina nan ina yi. Kuma zai wahala ka ga kai kawai ina cinye farce na ma ne, ni ba cije shi nake yi ba.

Tambaya ta gaba yake cewa me kake so kayi dariya? Menene yake sa kayi dariya? Da fari zan iya cewa barkwanci. Da ma kawai baza ka ga ɗan adam yana dariya ba. In mutum kaga yana dariya abu biyu ne, ko anyi abin dariya ko kuma hankalinsa babu shi. So a nawa fannin na yarda ina da hankali. Saboda haka ba zaka ga ina dariya haka kawai ba. Dole akwai dalili. So dalilan da suke sani dariya shine in naje wajen budurwata muna raha, tunda ta iya barkwanci, zaka ga ina dariya. Wani lokacin ko ba barkwanci tayi ba. Kai tana da wannan yanayin ne da ko da hannunta tayi nuni, za ta iya yin abinda zai bani dariya, saboda tsabar sani na da tayi. Amma in wani ne zai jima ba kaga nayi mai dariya ba. Duk da ba wai ni mutum ne mai wahalar yin dariya ba. Amma ita kan dai tana da wannan nasarar. Wajen sani dariya cikin sauri. Wajen motsani, motsa min dariya ta. Yauwa. Wannan zai sa ka gani da wuri wuri nayi dariya. Sannan na biyu, idan ina zaune cikin abokanaina, musamman ace game muke bugawa. To a ci wannan muyi mai dariya, mu ci wannan muyi mai dariya. A ci mu kuma mu fi, mu fi shi. Me yasa mu za a ci mu? Kai ba daɗi fa in ana irin wannan tarayyar fa. Ace abokanan ka suna ma dariya. To wannan abubuwan basa mun daɗi. Shi yasa idan aka zo irin nasu fannin, nake tabbatarwa ina daga gaba gaba. Nayi faka faka, na ci wanda zan ci maybe in gudu. Idan kuma tana min daɗi in zauna, ana fara ci na in gudu gida. To ai hauka ake zama za'ia ta yi ma dariya. Ana ma abunda sai ranka ya ɓaci. Kuma in ranka ya ɓaci, game ɗin baza tayi daɗi ba. Amma da yake nine yana wahala ka ga raina ya ɓaci a irin wannan lamarin.

Ka fi son bas ko taksi? Eh, na fi son taksi gaskiya. Abun da yasa kuma ita ce ita taksi directly bata cin jama'a da yawa. Wanda ita bas ka ga ita sai ta cika kuma tana da yawa. Watanta kuma bata da space. Za ka yi ta wahala a ciki ne a mammatse a mammatse za a yi tafiyar. Amma ko ita taksi gaba ɗaya ba za ku fi ku biyu ba ko uku. Wani lokacin ma kun yi wutar duniya dai ace ku tara ne aciki ko ku shida. Amma bas ba za ta iya cin mutum ashirin. Mutum ashirin da toh kafin wannan ta cika tun da mu motar haya muka saba hawa a Najeriya. Kafin wannan ta cika sai a tashe ka aiki ka yi ta fafutuka ga wahalar bala'i. Kai, malam wata mota wata bas fa da na shiga ba muka yi tafiya zuwa Lakwaja. Tafiyar da muka yi gaba ɗaya a mammatse na yi ta. Naje ƙafafuwa na kamar bazan iya taka su ba ana saukeni ina ƙoƙarin in dira abokai ina ga durƙushewa nake shirin yi maimakwan in miƙe tsaye. Saboda gaba ɗaya ƙafafuwan kamar ba nawa ba. Dik jikina a tattakure. Tun daga ranan ga kuma yadda nake ganin bas suna yawan hatsari. In aka dake su ko kuma in suka ɗaki rami wasun su, su maƙale, su kulle, su ƙone wanda zai wahala kaga taksi ta ƙone. Ba wai na ce basa ƙonewa ba amma zai wahala. Amma ka ga bas irin su J biyar ɗinnan, irin su eh ya take da suna wannan ɗayar. Wannan mai gudun nan electric ɗinnan. Hmm kawai a manta dai irin su bas bas ɗin dai tabbas ina da record ɗin wanda sun ƙoƙƙone. Wanda kuma mu bamba muke ce masu a Najeriya. Na manta sunanta gaba ɗaya dai na da ake kiranta initially. Toh ire-iren wannan ƙonewar da suke in suka kama da wuta kai han mutanen ciki ma. Amma taksi ko anyi hatsari za'a mutu dai ba wai ba za'a mutu ba tunda mutuwa zuwa take. Amma zai wahala kaga taksi ta ƙone.

Mai tambaya yake tambaya yake cewa, "Yaya kake tafiya zuwa wurare?" To gaskiya ni a matsayina na ɗan Najeriya kuma talaka ba mota ce da niba, ba mashin ne da niba wanda haka nan nake tafiyata a ƙafa zuwa wuraren da zanje, idan kuma tafiyan tayi nisa in hau motan haya shine in san nemi kamar bas, taksi ko kuma wani abu makamancin haka domin a shiga ayi tafiyar da ni. Amma in ka cire haka ba abun da nake yi ba kuma abun da wani yake yi. Man da ƙafa nake tafiyata. Ɗan keke ko mashin ba zai kai tafiyar da za ka je tafiyar kilomita da yawa ba. Zuwa Kano, zuwa Abuja, irin su Zamfara tafiyar da nisa. Tunda ka ga tafiya ce ta thousands or hundreds of kilometers, ka ga ke nan tafiyar ba ta yiwuwa a ƙafa so ina yin tafiya zuwa wurare daban daban a cikin mota musamman na nesa. Amman yanzu a cikin garinmu, kamar yanzu daga nan zuwa bakin titi da ƙafa zanje, daga nan zuwa cikin kamfani inda nike aiki ƙafa zanje, daga nan zuwa gidana dika a ƙafa zanje, amma yanzu idan duk ƙwa zan je sabon wuse, tafa, ko kuma zan shiga irin su Abuja, irin su Kaduna duka dole sai na nemo mota. Amma dan nan da gidan abe saboda kusa ne bai fi twelve kilometre ba ko ten kilometres zan iya zuwa a mashin. Kai har a ƙafa ma in takama sai inje tunda wasu suna zuwa a ƙafa. Kawai dai tunda da sauƙi ya samu akwai mashin to me zai kai ni trekking a ƙafa to sai in hau mashin. Ire-iren wannan abun kenan. Amma in dai ba haka ba. Di rayuwar abubuwana to kaji yadda nake yi zuwa ne.

Yaya jadawalin, oke tambaya ta gaba take cewa yaya jadawalin aikinku yake? So aikin mu irin guda uku ne da mu, shift uku ne da mu. Muna da 'ƴan general, muna da 'ƴan morning, muna da 'ƴan night. Wanda muke kira general su ne mutanen da za su zo daga Litinin zuwa Juma'a kullum da safe. Wasu ma har zuwa Asabar suke zuwa. Kwana shida kenan a sati. Ba hutu mana. Kuma za su yi aiki ne ƙarfe shida bakwai kai zuwa ƙarfe shida na kwana shida. Su huta ko Asabar su dawo aiki Lahadi ko kuma su huta Lahadi su da aiki Litinin. Wasu kuma su huta kwana biyun duka dai shift ɗin su ɗaya. Kaga ne, ai domin weekend ɗin overtime ne, sai wasu za su zo overtime wasu kuma baza su zo ba gaba ɗaya. Sai kuma mu 'ƴan shift za mu yi morning kwana uku, night kwana uku, mu huta kwana ɗaya. Muma ɗin kwanan mu biyu ne off, ranakun hutu kwana biyu ne amma an tilasta mana zuwa aikin saboda in baka zo ba ma gani suke kamar fashi kai. Ba dai za a yanka ma kuɗi admin ba amma ba a jin daɗi. Kuma a fuska kirikiri za a nuna ma ba a ji daɗi ka zo ba. Haka zai saka dinga jin kai kamar ma laifi kai bawai hutawa kai ka gaji ko wani abu. Don yanzu ka ga yau ba aikin nake son zuwa ba. Amma saboda kar su dinga min kallon mutumin banza ko wani abu, dole in wanke ƙafa ta inje. Kuma yau off ɗina ne. Akwai kuma wanda ran Laraba yake off, ragowar duka kwanakin zai zo aiki. Akwai kuma wanda ran Juma'a yake off, shi kuma duka ranakun zai zo aiki. Hala shift ɗin namu yake don dsi a tabbatar kullum akwai jama'a a wajen aiki amma duk da haka idan ranar ƙarshe ta zo ta overtime ɗin in baka zo ba, sai ku samu matsala da oganka ma. A dinga ma kallon ɗan iska yaro mutumin banza.

Tambaya ta gaba take cewa sau nawa kake share ƙura? Kuma ni ina share ƙura ne adadin yadda ya samu. Idan ɗakina bai ƙura ba, ba buƙatar na share shi. Amma idan ɗakina ya yi ƙura, dole ne in karkaɗe shi, in share yana. Kai wani lokacin ma ko yayi idan ban samu lokaci ba gajiyar aiki da shoransu sun sa ni a gaba, na kan manta da shi. Har sai na samu nutsuwa na yi aikin da shoransu. Amma in dai ba haka ba, lafiya lau. Zan tashi in zage in yi aikina. Domin na san darajar gyara da kuma tsaftar muhalli. To, adadin da ya kamata. Tun da ka ga wani satin zan iya yi kullum. Saboda ƙurar kamfani ce take shigowa. Wani satin kuma zan yi shi only weekend. Wani satin kuma zan yi shi iya maybe sau biyu. In yi shi Litinin, sorry Ladi, in yi shi Laraba ko Juma'a. Yauwa. Wani kuma zaka iya samu, duk sanda na taka na ji ƙura, sai in ɗan sa tsumma in goge ɗakina in karkaɗe ko ina. Saboda garin da nake zaune gari ne na ƙura. Kamfanin yana kusa da shi. Kuma da coal muke amfani. Kaga duk kamfanin coal akwai back filters da ake sakawa wajen aiki da karɓar ƙurar coal din. Amma duk da haka, ni ina ga kamar sakinsa sukeyi intentionally namu kamfanin ya shigo cikin gari. Saboda ba yadda za ayi, kana ciki baka tsira ba, ka dawo gida baka huta ba. Ko'ina akwai coal. Allah ya yafe musu. Allah ya shirya su, ya sa su gane. Domin ana cutar da mutanen garin nan sosai. Ni baƙo ne hakan. Kuma na san tafiya zan wataran. In shaa Allahu tun da dan lokaci ne a kamfanin. Wasu mutanen garin fa kullum suna nan. Kaga ai cutarwa ce lamarin ba daɗi. Allah ya shirya mana su baki ɗaya. Yauwa, sai kuma maganar gogewa. Ina goge shine duk sanda ɗakin ya yi ƙura. Abinda nake so ne.

Tambaya ta gaba take cewa kuna da WiFi a gida? Amsa: A'a bamu da shi. Domin kowa yana da wayarsa. Kuma in ka ga ansa WiFi a gida, mostly za ka samu cewa baba ne ya saka ko yaya ko kuma irin shago wanda suke aiki da intanet haka gida. Irin ace dukan su kamar traders ne ko sai dalilai na neman kuɗi sai ka ga an gina WiFi ansa a gida. Abaka wadi, da kaga WiFi a buɗe to na waya ta ne. Na buɗe wa ƙannena ko kuma wani ya buɗe mun. In dan sha datan sa in yi wani abu amma ba mu da standard WiFi cewa na gida ne, babu. Yauwa. Wannan lamari ya sa ko ina naje da data ta, data ta a kunne, hankali na kuma a kwance. Ba wani dogon surutu. Ka tsaya kana ta surutu ma da jama'a a zo rai ya ɓace. Yauwa, saboda haka kowa ya yi ta kansa kawai ka sayi datan ka kayi abin da za kayi. Bamu da WiFi a gida. Ni ba ma zaman gidan mu nake ba. Zaman gidan haya ne. Ka ko ba kowane landlord ne zai zo ya sayi shi yace zai sama WiFi a gida ba. Kawai individually kuke zaune. Kai ko mita in gida suna zaune an cika ba a gidan haya. Sawa kowa ta shi ake saboda maganin hayaniya. Balle ka zo kai ka fi yi amfani da shi. Wannan ya complain, wannan ya complain. A'a kawai mita ake sawa prepared mita. Ka sha kuɗinka shi ma ya sha nashi. Hankalin kowa a kwance. Ba ka ce na ce ba hayaniya. I. Ba wani dogon ɓata lokaci. Balenta ne WiFi idan an zo subscription ɗin za ku zo ku yi ta hayaniya. Ai ta faɗa. Ka san jama'a fa da kuɗi fa. So kawai ka sa taka. Yanzu ba ruwan shi in bai da data in ya ga dama sai wata biyu ma bai da data matsalar sa ce. Amma in WiFi ne na jama'a sai ka samu wanda shi baya iya rayuwa babu data kuma in ba sa ba zai iya shiga wani hali.

Tambaya ta gaba take cewa yaya kake inganta aiyukanku sorry aikin ku? Shi kuma aiki ba zai ingantu ba sai kai kanka ka tabbatar kana inganta rayuwarka, iyyi idan baka cikin ƙoshin lafiya taya za kai aiki mai kyau. Taya za ka iya ma aikin? Yauwa, ɗaya kenan. Sannan na biyu, ina tabbatar wane na bi shi bit by bit. Abin da Hausawa suke cewa faɗa kenan da cewa ɗaki ɗaki. Ka gane ai. Zan bi shi cikin natsuwa. Ko wanne kusifi, ko wanne gurbi na shi sai na tabbatar na amsa shi. Kuma wannan ɗaki ɗaki da lungu da saƙon an san cewa na zo wajen. Abin da nake nufi da wannan shi ne idan na fara aikin, kai kanka in ka zo za ka san cewa na nutsa aikin ne a gabana. Bana tunanin komai sai aikin. Saboda idan ban natsu ba, ban ba da hankalina a kai ba. Ba zan san me nake yi ba. Ingancinsa ba zai samu ba. Yauwa. Wannan ya sa nake yin sa ɗaki ɗaki in tabbatar cewa na yi shi yadda ya kamata. Ɗaya kenan. Sananne biyu, abu ne da Ubangiji yake bayarwa. Idan ba ni da basira a kan aikin, ina jawo wanda ya sani ne sai miyi tare. In taya shi. Shi ne ke aikin, ni nake taya shi. Mu raba kuɗin mu tafi. Ka ga ba gidadanci babu duhun kai. Domin aikin in tabbatar anyi mai kyau saboda gobe ma ka ƙara bamu. Ka ga idan na zo nai ma aiki burr burr bai kyau ba, gobe ka dawo faɗa za mu yi da kai. Na yi ma gyara yau ace gobe ka zo. Akan the same gyara, the same issue. Ai abin da kunya ma. Wannan ya sa bana shiga harkar jama'a in dai ba wai harkar neman kuɗi ba wanda dole sai ka kora wani kafin kuɗi su zo. Na fi son zaman kaɗaici wani lokacin. Yauwa. Shiga cikin jama'a wani lokacin ɓacin rai ne. Barantanai ai magana ace harkar kuɗi ta haɗa ku. So, dole ina inganta ka aikina ne saboda aiki yazo. Ina bin sa ɗaki by ɗaki. Wanda ba ni da iliminsa in je in nemi iliminsa. Yauwa.

Tambaya ta gaba take cewa, "Yaya dangantakarku da shugaban aiki?" Ina da dangantaka mai kyau tsakanina da kowane shugaba a wajen aikinmu. Na ɗaya, ni bana eyeservice. Sannan kuma ba ka sa ni aiki ace na kasa yi ba. Idan ban iya ba, zan tambaye ka ya zan yi shi. Idan kuma ba ka sani ba, zan nemo wanda ya sani. Amma aikin nan sai an yi shi saboda ka buƙata, aikin ya buƙata saboda haka sai an yi shi saboda na saka hannu cewa zan yi aikin. To ka ga kenan ba maganar ha'inci to, tun da kuma za a kawo result, shi kuma oga yana tare da kai. In a cikin su harda masu ban kuɗi wani lokacin, ba dan na roƙa ba a cikinsu har da masu sayo min abu in sun bar ƙasa tun da dukansu ba 'ƴan ƙasarmu ba ne. Nan a cikinsu har da masu mun kyaututtuka dai, kawai saboda sona da sukeyi. Ba eyeservice ba, a'a. Yin aikina yadda ya kamata. Yanzu an canja mun sabon oga. Har yanzu shi bai san yadda zai amfani da ni ba, ni kuma daman ba mutum ne mai neman suna ba. Idan ya ce mun yi, an gama. Idan bai sa ni ba ko kwana nawa zan bar aiki babu abin da ya shafe ni. Zan daddana wayata, in yi salanciona, in dawo gida. Amma yana saka ni, zan je in yi. Wanda bai sani ba ma wani lokacin, in dan sace idon sa inje in ɗan yi shi amma ko postin ba zan yi ba balle har ace ai na isa eyeservice. Ka gani ai saboda ba na son ɗaura kaina aikin da zai zo nan gaba ya yi mun yawa. Na san shi aiki mai kyau daga sanda ka fara yin sa yadda ya kamata. Shugabanni za su dinga ƙara ma aiki. Ai an yarda da kai, kamar yanda na faɗa a baya the reward of good work is more work. Ni kuma ban iya yin ha'inci a aiki ba saboda haka. Dole ne in yi shi da kyau. So ina hutawa ne kafin ya fara more ni. So, am taking my time.

Tambaya ta gaba ta ce, "Wanne biki kake fi so?" Na ga haka yana magana akan shagulgulan da muke yi na rayuwa. So bikin da na fi so shine bikin babbar Sallah. Biki ne mai kyau, biki ne mai daɗi. Hakan ya sa za ka ga na fi zuwa gida a babbar Sallah. Shi ne bikin da na fi so. Biki ne da anyi har azumi ake na kwana goma. A jere idan kana so. Idan ba ka so ba, ba sai ka yi su ba. Zaka iya rarrabasu kai amma dai mafi ala shine ka yi azumin ranar Arfa. Tunda mahajjata suna can suna ibada kullun kullun a matsayin ka na musulmi, ka yi ma kaɗan kewaya a ce ka bi su kuma ka nemi tabarrakin wa'annan kwanakin. Saboda Allah ya darajata wannan kwanakin in ba dare ranaku na Ramadana ba. Babu ranaku da suke da darajar wayan nan. Yaushe kuma na Ramadana darayansa ne suka fi waƴancan daraja amma yini kan babu wanda ya kai wa'annan yini guda goma. Dan Allah har rantsuwa yai dasu a alkur'ani a jere idan kana so. Idan ba ka so ba, ba sai ka yi su ba. Mahajjata nacan suna aiyuka masu kyau na ibadu mu kuma muna nan muyi layya mu kai ziyara muyi yawo kai malam abin sayan da ya gani. Ka ci kwalliya, ka sa shadda, kana yanga. Allah bala'i. Nan kuma ga nama ƙanshi na tashi. Can ma ga 'yan matan ka sun shirya malam an nisha dantu ana ƙoƙari. Rai hankali ya kwanta. Malam duniya abun tsoro amma cikin ikon Allah wannan lamari mekyau bikin dai danafi so kamar yadda naga yama shine bikin babbar sallah edel aza nafi son shi.

Tambaya ta gaba take cewa wanne lokaci kake wanke kayayyaki? Na fuskanta ana so ace, tambaye ni yaushe nake yin wanki ko? Eh, ina yin wanki ne idan kaya sun yi dauɗa mana. Haka kawai bazan kama yin wanki ba. Amma daga sanda kaya na suka yi dauɗa zan wanke su sarai. Katangar garai garai zan wanke su. Saboda ina yin wanki ne idan kaya na sun yi dauɗa. Kamar gobe in sha Allahu zan ɗau kaya na in kai wanki da guga. Saboda bana son manyan kaya na su zauna babu wanki da guga. Hakan yana jawo wa su lalace ka gane ai. Eh, da kaya yayi dauɗa zan wanke su. Amma wani lokacin ba'da daga sanyi ba ina tarawa in yi weekend. Tunda goben ma ka ga weekend zan yi wanki da guga. Sannan kuma na gama wanki da gugar zan shiri cewa Monday zan koma aiki. Shi ma da na shi rana. Ɗaya fu na fi yin shiri mai kyau na wanke kaya weekend tunda lokacin nake samun lokaci. Idan ina night bacci nake yi. Yau ma abinda ya sa ban yi bacci ba saboda jiya ba aiki mukayi ba, bacci mukayi. Plant ɗin mu yana shutdown. Tun ƙarfe sha wani abu muka koma cikin ɗaki muka zauna. Muka kama bacci. Wanda basu yi bacci ba kuma suka zauna suka yi ta hira da gulmarmakinsu. Har su ma suka nemi waje suka yi bacci. Amma gaba ɗaya jiya ba wanda bai bacci ba. Har shi shift in charge ɗin mu. Ogan mu kenan wanda ba Indiye ne. Saboda haka kaya in yayi dauɗa nakan tara su zuwa weekend sai na yi wanki. Idan kuma bani da wasu wanda nake son in saka, dole in wanke su anytime, duk dai lokacin da na samu a cikin sati, ina ƙoƙarin in wanke su in rage saboda kar masu dauɗan suyi yawa. Tunda abu ne da zai zo ya dame ka nan gaba. Gaga ne ai. Yauwa. So ina gudun wannan abu.